Eh tabbas ina zuwa wurare da wuri ko kuma wasu lokaci ma na iya zuwa daga baya. Amma most time ina zuwa wurare da wuri kam wannan guarantee ina zuwa wurare da wuri ba daga baya ba.

Mai nake yi don ƙara aiki, am ina r wasu abubuwa kaman ƙara cin abinci, ƙara goge goge, arubutac ce irin kananan abubuwan nan su su ske sani. In ƙara aiki sosai.

Eh gaskiya ina kulle ƙofa kullum. Ka san Bauchi macizai da kunnamai sun yi yawa so dole mutum ya saba kulle ƙofa. Kuma zafi ya yi yawa ƙar wani abu kana haka kana gida wani abu zai shiga ma gida kamar maciji ko kunama haka.

Tabbas wasu lokaci ina zama a kan giwa amma ba kowane lokaci bane. Ina samu chance ne kawai ina samu opportunity in shine zan zama a kan giwa.

Tufafi ina son tufafi kamar masu walƙiya haka, da wasu iri masu ɗan kyau dai haka dai ina son su gaskiya ina son suna da daɗin amfani da shi. Tabbas suna daɗin amfani da shi.

Ina duba kalanda kullum kullum kaman yau biyar da watan daya a sabon shekara, yau ma na duba, kalanda jiya ma na duba kalanda, aga gobe ma zan duba. Balle yanzu da za a dawo makaranta dole a ce ina duba kalanda kullum kullum.